An ce lokacin alkawari da jinkirin taro. Wannan tambayan yana dangane da la'akari kamar an ba ma namiji alƙawarin mace to lokaci zai ta wucewa yata wucewa yata wucewa har sai da an zo ranar da alƙawarin zai cika sai kuma a zo a ce an ɗaga basa so su bashi. Haka lokaci zai ta wucewa har sai ya yi fushi ya ce ya fasa sai yaje ya samu wata ya ce to da ita yake so. To kunga kun gani ya yi tu zero shi bai samu a can ba shi bai samu a nan ba. Gashi kuma iyayenta sun zo sun hanashi sai sun kuma sun ba ma wani.

Gaskiya ni abin da na fi so in ci. A abinci shine tuwon shinkafa miyan taushe kuma zan bayyana muku yanda ake dafa shi. Da farko in ka tashi an fi cin tuwon shinkafa shi da rana. Ba'a cin shi da safe ba'a ci shi da daddare. Da farko mutum ya tashi yana so ya dafa tuwon shinkafa miyan taushe, zai je kasuwa. In ya je kasuwa zai siyo shinkafa, ya siyo kayan miya, kayan miya tumaturi, atarugu, albasa, tattasai, magi, gishiri. Sannan ya siyo alayyahu, sannan ya siyo tumatur din shi da shinkafa. Sai ya dawo gida. In ya dawo gida zai haɗa murhu sai ya wanke shinkafan ya zuba a cikin tukunya. Bayan yagama zubawa a cikin tukunya shinkafan ya sulala sosai. Shinkafan tuwo zai yi amfani da shi ba shinkafan ƴan gwamnati ba. In shinkafar ya sulala sosai sai ya sai ya ƙara gari ya ɗora shin kafar ya tuƙashi in yayi. Daga nan an gama yin tuwon shinkafa. Saura miyan taushe. Miyar taushe mutum zai soya mangyaɗa a ciki, ya sa kifi ko nama. Daga nan sai ya niƙa markaɗa kayan miyan shi ya ƙara a ciki. In ya gama markaɗa kayan miyan shi ya ƙara a ciki sai ya ɗaura shi a tukunya. In, in kayan miyan ya ɗan fara dahuwa sai ya ƙara alayyahun shi, ya ƙara magi, gishiri, dashir kori da dai sauransu. In ya-- sai ya bar shi kamar minti talatin. In ya yi minti talatin haka miyan shi ya kusan dahuwa sai mutumin ya zo ya duba ya ga miyan ya yake ciki. In ka zo ka duba ka ga miyan da yake ciki sai ka ɗan bar shi ya ƙara minti goma. To bayan miyan-- minti goma miyan ka ya yi. Shikenan tun shinkafa da miyan taushe yakammala.

Gaskiya ni in zan siya kaya mai tsada sai na gama tunane-tunane yadda zan haɗa kuɗin. Bayan na gama haɗa kuɗin na je wajen baba na ya ɗan bani wani abu, wannan ya ɗan ƙaramin wannan, wannan ya ɗan ƙaramin wannan sannan in shirya in tafi kasuwa. In naje kasuwa farko sai na fara tambaya shaguna daban daban, na ji yadda kowane kuɗin su yake sannan in zo in duba mai arhan wanda yake fi kuma quality sai inje shagon mai arhan in tambaya. Daga nan sai mun fara neman ragi. Inna nema ragi be rage ba se in tabbata wannan me tsadan ne kuma me quality ne daga nan se in saya in gani ko abubuwan abun ze yimin quality sosai se in tambayi me shagon ze bani guarantee? In bai bani guarantee ba to shi kenan.

Da farko dai abin da na fara tun na iya shine yanda na iya magana. Tun ban san abin da nake faɗa ba har na san abubuwan da nake faɗa. Tun ba na da wayau, har na zo ina da wayau. Tun ba na da hankali, har na zo ina da hankali. Wato, yanda aka na iya magana shine na taso a gaban iyaye na. To mu a yaren mu, yaren harshen Hausa ne. Tun ba na jin me ake faɗa, har na zo na san me ake faɗa. Mamana ta taka gudunmawa sosai dan ta koya min iya magana akazo kuma bayan na iya magana aka sani a makaranta a makarantar ne na zo na samu hankali, na iya karatu, na iya rubutu, na san abubuwan da ke mun ciwon kai. Gaskiya ya kamata mu gode ma iyayen mu sosai. Su suka sa mu a makaranta har muka koyi abin da muka iya. Wato, da ba don iyayen mu ba ba za mu san abun da muka iya ba. Da farko iya maganan da muka iya. Suka koya mana tafiya, suka raine mu, suka bamu abinci, suka bamu tufafi. Gaskiya iyayen mu abin a yaba muku ne. Kun cancanci yabawa saboda kun mafi ƙarfin yabawa. Gaskiya ina alfahari da umma na da abba na. Allah ya ji kan ku, Allah kuma ya baku abin da kuke nema duniya da lahira. Haka na zo na samu yanda na iya magana da farko.

Sannu ba ta hana zuwa. Wannan magana ce ta hausawa masu hikima, kuma yana nufin cewa idan ka tarar da mutane a waje kana tafiya? To da wuri kada ka ji kunyar tsayawa ka ce masu sannu saboda ba ka san inda rana za ta faɗi ba. Haka za ka ga wasu matasan mu, an tashi dakai a cikin anguwa, an tashi da kai an san gidan ku an san asalin ka. Amman mutum yana zuwa kudu yayi kuɗi, ya tara kuɗi za ka ga ya zo yana jijji da kai zai ga mutane amma yana jin ƙa, yana jin ƙasaitar ba zai iya masu magana ba. Kuma hakan abinda bai dace ba kenan amma akwai za ka ga wasu mutanen ko da duniya suka tara, sun san ƴan uwansu, sun san inda aka tashi, sun san inda aka rayu. Su suna ba mutane abin da suka.

Gaskiya a dangin mu akwai mutane da yawa da suke zama nesa. Akwai yayata da take zama a Adamawa, akwai ɗaya a Jigawa, akwai ɗaya a Legas, akwai ɗaya a Fatakwal, kuma dukansu wato muna haduwa a shekara sau biyu ne, da babban Sallah da ƙaramin Sallah. Kuma in sun zo kaman karmu rabj muke ji. Muna tattauna al'amuran da ya shafi rayuwan yau da kullum. Muna ji kaman kanmu rabu. Suna zuwa da 'ya'yan su, da mijin su, da tattaɓa kunnunsu da jikokin su don a yi zumunci. Wasu hadda surukan su suke ɗaukowa. Za mu yi labari kaman ba gobe. Ko yaushe muka ga juna muna jin daɗi kaman kar mu rabu!

Eh ina iya busa tsaki, saboda tsaki wani abu ne da nake jin shi in na ji ɓacin rai ko wani ya ɓata mun rai sai in yi tsaki in mayar mashi da aniyyar shi. Tsaki ana yi, wani abu ne da mutum yake yi dan ya ɗan ji farin ciki a ranshi ko dan ya ji ƙunar ranshi ya ɗan rage. Saboda mutum na busa tsaki ne idan an ɓata mashi rai sosai. Mutum zai dannan tsaki ya haɗa da murguɗa baki in mutum an ɓata mashi rai sosai.